Eh lallai ni mai tsallen igiya ne. Dun ita ce exercise ɗin da motsa jikin da nake yi a ko da yaushe. Indai gari ya waye, ya zamana in ban yi wannan tsallen igiya ba har bana jin daɗi. To tsallen igiya ya zamo min jiki, ya zamo min kaman al'ada. To haƙiƙa ina tsallan igiya sosai da sosai. To wannan dai shi ne Allah yasa mu dace ameen. Jide zan yi magana na minti uku akan tsallen igiya. Tsallen igiya ne abu ne mai zubar da tumbi. Mutumin da yake da tumbi ko kitse ko teɓa yana zubar da shi. Tsallen igiya yana taimakawa gurin zubar da wa'innan abubuwa. To mutane, abun da zan kira mutane da shi, masu ƙiba ko masu teɓa su shiga mana tsallen igiya. Domin tsallen igiya alkhairi ne. Tsallen igiya annuri ne. Ci gaba da yin tsallen igiya zai taimaka sosai don nema aiki naki. Kuma ya taimaka min na jin daɗin jikina. Rana aɓalla ina yin tsallen igiya sau ɗari biyu. A'a ban yi da yawa kenan ba. Amma na muddin in na yi tsallen igiya mai yawa. Maximum nawa ina tsalle igiya ɗari shida. Ɗari shida, ɗari huɗu, ɗari uku watara na ɗari biyu. To amma ɗari biyu sai ban jin daɗi ko kuma kawai kasala, ganda ko wani abu ne ya hana ni. Ko kuma ina sauri ina so na yi wani abu ko kuma ina sai ina so na je wani gurin. To wannan ne fa da nake tsallen igiya bai fi ɗari biyu ba. Da ma can a baya na faɗa mafi ƙarancin tsallen igiya da nake yi to tsallen igiya ne sai na yi ɗari biyu. Ɗari biyu kam sama ake magana ba dai ƙasa ba. To wannan shi ne Allah yasa mu dace ameen. Jikin tambayan kana iya tsallen igiya? Wannan jawabar da na yi na ba da amsa. Na ba da menene tsallen igiya kuma na ba da menene amfanin tsallen igiya. To wannan shi ne Allah yasa mu dace ameen. To wannan zan iya ce wa na gama da wannan tambayan sai dai wata.

Kana duba daftarin kuɗi? Lallai ina duba daftarin kuɗi, a lokacin da banida kuɗi, a lokacin da nake buƙatan kuɗi sannan a lokacin da kuɗina suka ƙare. Dole kowa zai buƙaci kuɗi saboda ya samu burin rayuwa. Yanzu bori ba za ka taɓa cika shi ba in babu kuɗi. Komai kuɗine ke saya. To dole sai an duba daftarin kuɗi.

A ƙarshen mako ina shirin yin abubuwa da yawa. A ƙarshen mako, Asabar da Lahadi, ina nema na huta, na shaƙata, na zauna ni da iyalina, da 'yan uwana, da iyayena, da 'yan uwa na abokan arziki. Sannan kuma a lokacin ina ƙoƙari in kwantar da hankalina saboda in huce gajiyar lokacin ayyuka. Lallai abubuwan da nake aikatawa kenan, to Allah ya sa mudace ameen.

Sau nawa kake kallon madubi? To madubi dai ina kallon madubi sau da dama musamman ma in na shiga banɗaki. Haka kurum zan iya dinga ta kallon kaina, in ta kallon kaina har na gaji da kallon kaina. In ta shafe shafe ina dudduba kaina saboda ina gani kaman ina da kyau.

Na fi son miya mai zafi. Ni abinci kowane irima nafi son mai zafi to miyan ma haka nafi son mai zafi wanda zanci ina jin ɗumi a jikinta, ba wanda ta 'yi sanyi ƙarara ba. Amma in sanyin nata bai damar ba, shima ba laifi zan iya amfani dashi. Amma dai miya mai zafi shine abin ƙauna.

Ina kulle ƙofar gidanmu kullum da kullum saboda nine nake zuwa na ƙarshe a shiga gida ko ni ko babana. To in na kulle ƙofar gida zan dawo ɗaki nama in ƙara kulle ƙofa. To gaka ke nan kulle ƙofofi ma nake yi ba ƙofa ba. Ina kulle ƙofofi har sau guda biyu a lokaci guda in na shiga banɗaki in kulle ƙofa.